Komai nisan jifa ƙasa zai faɗo. Kuna so na bayyana wannan karin magana da misali daga rayuwa? To idan kuka ji an ce komai nisan jifa ƙasa zai faɗo, wato ana nufin kenan duk yadda kaje ka dawo. Duk yadda mutum ya je yai nisa, dole sai ya dawo gida. Misali, duk yadda ka bar garinku kaje ka ƙi dawowa ko shekara nawa zaka yi, watarana dole zaka dawo gidan nan.

Laƙabi, laƙabi, yaya yake samuwa tsakaninku? Ku bamu labarin wani laƙabi da kuka sani. Gaskiya akwai lakabi da ake kiran mutum da shi sosai. Wani lokacin laƙabi yana samuwa ne ta sanadiyyar wani abu ya faru tsakanin ku da mutum sai kaga ya maka ya fara kiranka da wani suna da saurayinsa haka.